Ina da dangantaka mai ƙwari da abokan aikin mun. Domin abokan aiki mutane ne mutanen kirki. Ko wani ma'aikaci yana da kalan abokan aikinsu. Wasu suna ƙasa da shi wasu suna sama da shi. Wanda yake ƙasa da kai shine wanda zai saurara daga wajenka wanda kuma yake sama da kai shine wanda zaka karɓi umarni a wajen shi. Duk inda kayi ba daidai ba a wajen aiki su zasu nuna ma, hakan aiki yake tafiya daidai.